Na biyan kuɗi ta waya yafi sauƙi saboda wani lokacin zaka gani kuɗi ya yanke maka a hannunka dole amma kuma kana da shi a waya, to duk inda kaje zai zama kana da sauƙin tura kuɗi ka tura shi an baka abun da kake so. Wani lokacin kuma ma in abun da zaka siya baka san da shi ba wanda ya taso ujila ne, to ka ga in baka da kuɗi a hannu ba sai kayi wahalan zuwa kaci roko kuma ka sha wahalan nemo kuɗi ba kawai zaka tura ne komin yawan kuɗi a baka abun da kake so ko ka biya kuɗin abun da kake so. Gaskiya yafi sauƙi kuma yafi jin daɗi ko ina kaje ba hakana tare da kuɗinka a jikinka in kana amfani da waya amma kuma a madadin ace duk inda zaka je kana yawo da kuɗaɗe da yawa a hannu. To in kuɗi masu yawa nema baza ka iya ɗauka ba ko kuma ka iya ɗawainiyan su amma in kana laifiya da kuɗi kaɗan kaɗan kaɗan sai ka ga in kana da riƙe wayanka kana biyan kuɗi sai kaga komin yawan kuɗi ko kuma duk inda kaje ka biya kuɗin ko wane abu ba tare da shan kulawa ba. To wannan gaskiya ya fi.

Inda na kamu da mura nakan farayin amfani da shirin abu me ɗan ga yaji haka. Idan na ji bai tafi ba ko kuma ya daina sai in je in nema magani a asibiti. Saboda inda nake kusa da asibiti ne, da na ji lalura gaskiya bana wasa, dan je in nema magani. Musamman mura da yake zuwa da irin wa'yannan abubuwan. To dole ina bin shi a hankali, yanda na san ba zai wahalad da ni ba, zan yi abin da nake so cikin ƙanƙanin lokaci guda to wannan shine.

Idan anyi rasuwa, za ka ga mutane sun taru cikin ƙaramar jadida ko gaba za ka ganshi anasa cikin damuwa. Ana jiran a fito da gawa a sallace ta ko kuma a kai a yi sallah. Idan akaye sallah sai ataru atafi makabarta ayiwa gawa jana iza daga nan sai a dawo. Wasu suna zaunawa a yi zaman makoki daga kwana ɗaya zuwa kwana uku ko kwana bakwai. Wasu kuma a lokacin suke tafiya su kai gaisuwa. Wani ma inyazo kwai zaiyi gaisuwane ya tafi wasu zasu samu ayi jana'iza da su araka gawa su wasu kuma dai ya danganta, duka kowa da yanayin. Kowa da yanayin lokacin sa da kuma yanayin yinda zai yi ne.

Ina wasu lokuta ba zan sani idan ƙarfe biyu haka da rana ba, tsakanin ɗaya, ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. Saboda ko da ina wajen aiki ne ko da ban dawo gida na ci abinci. Dan haka, amma bari na yi wanda zai ɗinke ni kafin in dawo in ci gaba da aiki. Da dai sauran girma ina abu kuma bana wasa da abinci kuma. Duk yanda na shiga ina yin ƙoƙari in ga na yi abinci ta ci abin da jiki na kawo. Zai riƙe ni cikin gida kafin in dawo gida in ci abincin yau. Kuma bana iya cin abinci a kan gidana wani da yawa wanda zai iya samun kasala ko kuma ka ci. Dakance ne daidai ne, daidai cikin gida, daidai yadda nake buƙata.

Akwai abubuwa da suke sa ni jin daɗi kwaɗannan da yawa musamman ma abubuwan da nake ciki. Yanayin da nake ciki na kasancewa na hutu, bana zuwa aiki ƙwana biyu to ina jin daɗi. Ba makaranta ba komi ina jin daɗi. Bana tunanin wani abu da zai ɓata mun rai sosai. Ba kamar lokacin da kake zuwa makaranta ba zaka ga komi yana shan wahala wajen tafiya da kuma wajan aiki dai da tsoron su. Yanzu kana da lokaci isashe, fari, wani sata da kafuwan da kake buƙata.

Maƙwabtan mu mutanen kirki kuma yanayin unguwar mu, ko wa ba ruwan shi da ko wa ba mai shi, ga harkan wani ana dai zumunci daidai gwargwado amma ba kuma irin mai ƙarfin nan ba. Ana gaisawa da sauransu kuma zaman ƙasa da makwabi mai kirki, za ka ga suna shigowa har gida ayi ma'amala na arziki. Kai ma watana in ka samu lokaci, za kuɗan je da iyalinka a gaisa ayi ma'amala na arziki. Gaskiya dai ba ta wuce haka amma dai ma'amala dai mutanen unguwar nan yana da kyau. Kowa normal baruqanshi da kowa bashida madala na mu'amala daidai gwargwado.

Yanda nake tsaftace gidana kawai shine ma'aikata. Ina ɗaukan kawai ma'aikata ne wanda idan na fita aiki ko kuma in bana nan ko in ina gida, za su zo su yi duk aikin da ya kamata. Sharan gida, wanki da wanke wanke da dai sauran su gaskiya saboda in ba ni da lokacin da zan tsaya in yi dakaina. Kullum ina aiki ne ko makaranta to dole ina da ma'aikata kaman masu yi min abinci da aike da wanki da gyararrakin gida dai da sauran su. In tsai da abu in ce in tsaya in yi komai dakaina gaskiya ba zai yiwu mun ba. Duk shi yasa nake samun ma'aikata ina biyan su kuɗi suna yin mun.

Ina tara sabon kuɗi amma ba sossai ba saboda wani lokacin shima akwao na shi amfanin ba ace kullum ka dogara da kuɗi a waya ba. Wani zubin zaka iya sayan wani abu ya zama na ba netiwok, ko kuma ka kasa biyan kuɗin ta waya saboda rashin netiwok. Amma idan kana da tsaba a hannun ka zaka iya amfani da shi ya taimakama ta wannan ɓangaren. Komi da nashi amfani da kuma nashi abin da zai ma, to shi yasa nake amfani da wannan abu da tsaba wani lokacin.

Duka gaskiya mana amfani da shi. Ba ma da alaƙa kan abu guda ɗaya saboda kowanne dakwau na shi amfanin. Wani lokaci idan kayi amfani da wannan kaga ka gaji sai ka ɗan chanja kayi amfani da wannan kuma kowanne girki da yanayin abin da ake samai, amma dai a kasari an fi amfani da man gyaɗa saboda yafi an fi amfani da shi akan manja gaskiya amma dakwai time ɗin da kuma dakwai lokacin da kuma amfani da manjan yafi akan ka yi amfani da man gyaɗa. Ya ga danganta da abin da za ka yi da kuma wane kalar ɗanɗano ka yi da shi. Gaskiya da kwai akwai abubuwan da yawa da duka anfi amfani da man gyaɗa amma ni na fi son ɗanɗanon manja. Da kwai kuma abubuwan da manja da tsakaki da manja gaskiya, wanda ba za suyi da man gyada ba kowanne da kawai na shi amfani da kuma yanayin da ake amfani da shi.

Inda nake tsara ayyuka masu mahimmanci, gaskiya nakan fara ne da abu wanda na sani yana da matuƙar muhimmanci, adadin zuwan da bai kai shi muhimmanci ba, adadin zuwan da bai kai na ƙasa. Saboda in wani zaɓin karkaje ka fara yin amfani yin aiki ko kuma ka tsara yin wani abu wanda yake bai da muhimmanci bayan kuma ga shin dakwai abubuwa masu muhimmanci a gabanka, to shi yasa nake guje ma irin wa'yannan abubuwan.

Gaskiya akwai bambanci sosai, amma musamman a inda muke ganin bambanci, gaskiya abincin gida yafi ƙara lafiya, yafi sinadari wanda ake so. Abincin waje gaskiya yawanci ba abinci bane mai gina jiki da sauransu. Kawai dai ai abinci ne wanda ake ci a ƙoshi. Amma yawanci gaskiya ba'a samun kiwon lafiya a cikin girman wajen abincin waje. Kuma likitoci da yawa suna yawan magana akan kiyaye irin wannan abincin gaskiya. Toh gaskiya shiyasa nafi samun nutsuwa cin abincin gida akan abinci waje.